Ya danganta, da me yake sa na bacci da rana? Wani sa'an na bacci da rana, wani sa'an kuwa bana yin bacci da rana. Wanda yake sa na yin bacci da rana shine in naga bana yin komai. Bacci da rana zuwa zuwa yake yi. Naga dama in bana yin komai na ji bacci, na yi bacci da rana. Amma ko in na je abo, ina jin ina yin aiki, bana bacci da rana ko in na jin bacci, bacci ma baya zuwa ma. Amma ko in bana yin komai, za ka ga ina yin bacci. Amma ko in na yin abun gaskiya, bana bacci da rana. Bana ma san bacci da rana a gaskiya. Amma ko in na yin abu, na bacci da rana ko bana komai, ban yi bacci da rana. Saboda ni na fi son din gayin, bana son baccin rana, sai dai in ya kama dole. Kaka na ya bacci rana to ya kama dole, amma ko in ba dole ba, ni bana bacci da rana. Kowane bacci na-- wa'alaikum salam, kowane bacci da nake yi, bacci da dare to da safe shine lokacin bacci na. Wannnan lokutan guda biyu shine lokacin da nake yin bacci, da safe da kuma dare. Wa'alaikum salam barkade ya kasuwa, shine lokacin da nake yin bacci. Wani bacci rana bana yin shi sai dai in bana yin komai. Bana yin komai na kai in ya ɗan yin bacci rana ko na yin simintina ne. Amma da zaran ina yin abu a gaskiya bana ma, bana bacci rana. Bana kwatanta yin bacci rana sai dai in na hana abu. Sai dai bana wani abu, bana bacci rana ko ka na. Dan nina ganin bacci rana gajiya ne, na samu dangajiya da wuri. Kuma baza ka samu abin da kake so?

Na iya tuƙin mota sosai ma kuwa. Tuƙin mota yana cikin aikina ne, da nike yi. Na iya tuƙin mota sosai da sosai. Wani irin mota ne, ƙaramin mota ce, babban mota ce ko wace irin mota da za'a bani. Dede banda mota amma na koya mota, in de za'a ban tuƙin mota. Na iya tuƙin mota amma ya danganta da wani irin mota ne. Mota dai ta dai dai wadda aka saba hawa ƙasan akwai automatic, akwai manual. Ni dai na fi iya tuƙa manual ne, dan ita aka koya mun. Amma banda mota in ka ga na hau mota to mota ta ce ba mota wani ba amma har inda mota ta ce ya hau ko da wani lokaci. Ka ga na hau mota amma wannan sai ya kasance mota ta ce ba mota wani ba har inda mota wani ne. Bana hawa motan wani sai dai mota, sai dai ko ya kama. Tunda banda mota da ina da mota ne, kaga ba sai na sha wuya ba zan dinga hawa mota ba amma to banda mota sai dai in kama motan wani in hau.

A gurin aikinmu gurin aikinmu lapiya ƙalau lapiya ƙalau. Ba wani matsala gun aikinmu. Aikin mu yana da ƙyau gun zama. Yatin da daɗin aiki ba tare da ka samu wani matsala ba. Indai kai aikin zaka yi ba wasa zaka yi ba. Zaka yi aiki cikin kwanciyan hankali kuma zaka ji daɗin yin aikin. Kuma dai sa dai in kai ne wasa yasa ka, wasa kake so kai shine bara ka ji daɗin yin aiki. Amma har indai aikin kake so, zaka yi aiki cikin kwanciy Tadda hankali ba wani takura. Aikin mu na da daɗin kaje ka zauna kayi aiki cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya takura ma ko wani wuce ma me sa ba. Oh saimu dai yabon aikin muna jin daɗin yin aiki ba ma samun wani matsala. Gaskiya ina jin daɗin yin aiki ba tare da samu wani matsala ba. Na samu aiki cikin kwanciyar hankali ina aiki. Saboda haka nake yin aiki a gun aiki ba tare da na samu wani matsala ba. Aiki mai kyau, wurare mai kyau dukda dai muna ɓoyeyyen cikin layi ne amma inda ka iya aiki to ba ko a ina kake za'a zo a neme ka. Aikin mu yana da kyau, akwai tsabta, akwai padi, yana isan muyi aiki. Muna ƙoƙartawa duk da ɗai ba abin da zai ishe ka. Amma a yanayin yanzu da muke, wan nan space ɗin na gurin aikin, ya ishe mu yin ko wane irin aiki ne. Aiki dai inda ba wani aiki daban ba wanda ba mu saba gani ba. Inda dan dai da dai aiki ne wanda ake kiranshi dai aiki. Ya ishe mu, mu yi maneji muyi aiki da shi sai dai kuma in wani babban aikin ya zo wannan shi kuma yana da wani abu ne daban. Ah indai don dai aiki dan dai dai maneji ne ya ishe mu yi cikin kwanciyan hankali ba tare da samun wani matsala ba. An yi aiki mai kyau ba tare da samu wani matsala ba. So wannan aikin yayi. Ɗan dai da-dai dai wuraren aiki mai fa'adi ne, mai guntu ne, ya ishe mu ba tare da an samu wani matsala ba. Inda gun aiki ne ɗan dai da dai dai dai. To haka ya ishe mu har muyi yi aiki. Sai dai ɗan babban gurin aiki ne aman gun aiki ɗan dai da dai-dai an yi aiki kuma ba'a samu wani matsala muna jin daɗin yin aiki a ta guraren. So haka yake.

Umm, zuwa haɗuwa da abokanai cinikayya na, yana da yawa muna haɗuwa wurare da yawa. Haɗuwa dai na farko mafi sauƙi shine mu haɗu a kiran waya. Kiran waya yana daga cikin abu mai sauƙi na farko da muke fara haɗuwa da abokanai cinikayya. A kira waya, nan wanda sani ta waya suke ganin aiki, ta waya muke yin komai. To gaskiya to. Haɗuwa da su na farko shine ta waya. Za ka haɗuwa da su ta waya. Muka haɗu ta waya, shi ke nan komai ya ƙare. Ta waya muna haɗuwa, ta waya shi ke nan. Yauwa abokanai cinikayya mune. Waya shi ke nan ya wadatar da komai. Zamu yi komai cikin kwanciyar hankali. Ta waya shine farkon haɗuwar mu de mafi sauƙi shine ta waya. Na biyu kuma za mu haɗu ido da ido. Za mu haɗu ido da ido, su ganni na gansu. Fil uku za mu iya haɗuwa ko ni naje shagonsu ko su su zo shagona. Daga cikin biyu za ayi ko ni naje shagonsu ko su su je shagona. Ta haka muke. Hanya zuwa shagonsu, muyi ci niki, lamun lafiya. Za su iya tsallakowa zuwa shagona, mu yi ci niki, lami lafiya. Muna ganin kuma akwai ƙarin bayani. Zamu iya zuwa yi ƙarin bayani. Sabida yana yin aiki. Ƙarin bayani, fiddan ƙarin bayani ne ta waya. Indan yawani ƙarin bayani akan aiki. Muna kiran waya ne. Amma ko in ba haka ba, mana wani abu, in dai du wani ƙarin bayani ta waya ne in ba mu haɗu a shago ba. Mu kira waya mi waya ba. Za mu je ko su su zo ko ni in je. Sauran ƙarin bayani sai mu yi a ta waya abin da ban gane ba, wanda su ba su gane ba. Ko wanda na gane ne. Kaga shi ke nan bawa ni sauran ƙarin bayani. Amma ko in dai ban gane ba ne sai a ɗanyi ƙarin bayani. To ta haka muke haɗuwa da abokanai cinikayyan mu. Ba a samu matsala ko ta waya ko haɗuwa fuska da fuska ko ko ni in je shagonsu ko su su zo shagona. Ayi ciniki ko ayi kasuwanci. Amma a cikin cinikayya ba sai dai in su za su yi aiki. Ni abokanai ciniki na shine aiki. Saboda ba ɗan kasuwa bane ni. Aikin hannu nike yi. Wani abu yadan ganci. Ni aiki. To shi na keyi indai aikin hannu ne. Zamu yi aikin hannu. Da ko ni naje muyi waya da su. Ai ciniki da ni da su ido da ido. Ko kuma muyi maganan waya ko kuma muyi maganan video call ko kuma in nuna musu yanayin aikina. Sai muyi aiki. To wurare uku da muke haɗuwa da su kenan na farko waya na biyu. Na biyu, sun zo shagonsu ko su zo. Ko kuma nima ƙarin bayani a waya.

Wani shekara ina so. Ba shekaran da ba na so. Ba shekaran da ba na so. Shekara indai ta zagayo ina so. Kowane shekara ina so. To ba shekaran da zance ina so. Kowace shekara ina so. Ba shekaran da zance ba na so. Inde shekara ne yau. Shekara ta zagayo. Shekaran da duk ba na so. Shekaran ina so. Wani watane a shekaran da ba na so. Daga shekaran da ina so. Shekaran da ta zago. Masha Allah. Ba wanda zance ba na so. Duk ina sonsu duk ina farin cikin daga nin shekaran. Dan walwabi ga shekaran ba. Lan tana ma ya zo ya ce yana so ko baya so. Don ji da mutu shekaran da ta zago ina so. Ta zo daga daidai ne da abunnan da ina ne. Ina karban ta saide munfi son Alherin. Allah ya rabamu da jikin Yahadamu da alheri a cikin shekaran. Amma dukba shekaran da zance yau ga shi na ware. Ba na son su duka shekaran da ina son su. Ina jin dadi muna mu'amala cikin shekaran. Hatta ba za a sami wani matsala ba. Shekaran. Abubuwan da mu ke so. Ina samun alheri daga cikin shekaran. Daga cikin shekaran ba wanda ba na so. Ina so muna aiki a ciki. Sannan muna samun alheri a cikin shekaran. To ba shekaran da zance gashi nan shi a cikinsu ba na so. Daga shekaran da ina son su. Ina mu'amala cikin shekaran. Ina jin dadi a cikin shekaran sosai ma kuwa.

Ajiye kuɗi na na da yawa, so da kuɗi ya danganta da wani amfani za ka yi da shi, kuma kuɗin da aka turo ma ko baka akayi, a kan me aka ba ka kuɗinka. To ni na farko na ajiye kuɗi a bankuna, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, a ƙalla dai na ajiye kuɗi a banki kaman guda huɗu. Banda kuma cikin wallet, wallet, cikin wallet, wallet, wallet a cikin yanar gizo. Na ajiye kuɗi a wuraren, so ta inu wannan sai ajiyan kuɗi muna da wuraren da yawa da muke ajiye kuɗi. So na biyu kuma za ka iya ajiye kuɗinka a gida, dai wancan ajiyan kuɗi na gida. So da shirin ko ta kwana, kuma abin da za ka yi na gaggawa ba yi ka zo ka tambayi wani kuɗi ba, ko kuma aron kuɗi ba, ko kuma ka na so ka ciro kuɗinka a banki. To sai ya samu nasani, na ajiyan kuɗi har da gida, ba banki kaɗai nake ajiyan kuɗi na ba. Na ajiye kuɗi a gida, a banki, a wallet, wallet, wani su Opay, Money Point to dai su ba banki ba ne kaman wallet suke yi. Ajiyan kan yanar gizo na, na ajiye kuɗi na a cikin inu wannan guraren, suna daga cikin gurare masu kyau da nake ajiye kuɗi na a ciki ba tare da ba wani samu wani abu ba. Ban samu wani matsala ba game da ajiyan kuɗin da nake yi a guraren wayan nan bankuna. Kaga Opay da wane da sauransu, ka kairi saurin bankunan duk ina sa kuɗi. Wannan ajiyan kuɗi bana samun matsala, kaman ka sani, na ajiye kuɗi in zo in cire. So da shirin ko ta kwana wani a ɗaki, wani kuma ba a ɗaki ba, na ajiyan kuɗi sabida gujewa ko dama na matsala ya tashi in yi zuwa in ciro kuɗi na. Na banki ba su ciro ba, na wanda na ajiye a gida su ciro. Na wanda na ajiye a gida ba su ciro ba. Bana kusa da gida, wanda na sa a cikin wallet, wallet. Zan je in duba ta kansu, in je in ciro su don magance buƙatu na ba tare da na samu matsala ba. Dole ko wani abu ka rinƙa yi da shirin ko ta kwana, kar ka je ka tsaya ma abu ɗaya. Dan tsaya ma abu ɗaya za ka iya samun matsala a kowane lokaci. Da zaran kuma ka samu matsala, shi ke nan haka da ka samu matsala ke nan. So da sanadiyan wannan abu to yana da kyau ka rinƙa yin ajiyan shirin ko ta kwana. Wa yace kowa ya banki kawai ba, daga banki sai banki kawai za ka rinƙa ajiyan kuɗi ba. Bara ka ajiye a ko ina ba, to kawai nan so da ka kashe akwai abin da zai zo dole sai ka kashen. Kai baka ajiye ba abun da za ka yi amfani da shi da wuri ba. Har sai an samu matsala sanadiyar ajiye, rashin ajiye kuɗin nan kusa kusa da kai. To gaskiya yana da kyau ka rinƙa ajiya a gida ba kowane kuɗaɗe ba. Kaje ka kai banki ba. Akwai kuɗin kai banki, akwai kuɗin ajiye a gida, akwai kuɗin ajiye a wallet. So da ko da wanne ko da wane lokaci za ka yi amfani da shi ba tare da samun ɓacin lokaci ba. So wanda za ka kai banki, ka kai banki. Wanda za ka ajiye a gida, ka ajiye a gida. So dole ko da kaɗan ne, na wanda za ka ajiye a gida. Soron wallet ɗin, so da akwai ranar da za ka tashi za a ce ba yanar gizo a banki ko kuma wannan wallet ɗin ba yanar gizo. Haka dole ka dawo baya kenan. Amma ko da zaran ka ajiye wansa a gida, sai baka naman ka ciro abun ka, ka magance buƙaƙen ka ba tare da wani matsala ba.

Hotuna na, na danganta da irin hotunan ne da nake so in ajiye. Hotunan da nake ajiya ma yanan gizo, da is email kenan, nakan ajiye su ko da wata rana. Inna zo ina nimansu, da zarar na shiga cikin yanar gizon email dina, zan samu manhaja, zan samu in ciro su. Ni gun ajiye hotuna basa mun wuya No, bama sai na zaɓa hotuna ba, sai dai, sai dai wanda in naga bai mun ba, na goge. Ajiye hoto. Ba wani abu mai takura bane a guna kamin ƙanƙanin lokaci. A ajiye hoto agun da nake so, inda kuma ba da'a samu matsala ba. To a ajiye hoto a guna. Abu ne mai sauƙi inna ajiya email. Na san in ba'a ajiye wani wand ba aka samu ba. In sha Allahu, wannan hoton na nan lafiya lau, ba tare da ya samu matsala ko wani abu ba. Hankali na akwance, na yi ajiyan hoto dan sanda na tashi ɗauka. Kuma ina kyautata zaton ba wani matsala. Zan zo in kwashe hotuna na, ba tare da an samu wani matsala ba. Hotuna na suna nan, ko ɗaya ba re taɓu ba. So gaskiya ina jin daɗin yin haka. Ko da zaran, an samu akasin haka. Na iya rasa hotuna na. Amma in dai wannan ne, bana rasa hotuna. Ahaka na ga hotuna na, ko ina da nike so in gani. So, wa'innan guraren, sune guraren da nike ajiye hoto ba tare da an samu matsala ba. Hotuna ya zamanto yana ajiye ba matsala ko da wani lokaci. To a nan guraren, gun ajiya mai kyau ne. Ni da kai inna ajiye hotuna ne a kan email dina. Saboda a gunda nike ajiye hotuna kenan, kuma ina samu tsaro sosai a ta guraren. Ban taɓa samun matsala da shi.

Ya danganta da me kake a lokacin da kake so ka yi, lokacin da kake so ka je shaƙatawa, shaƙatawa akwai wurare da yawa wanda za'a shaƙata don so da hutu, inba kayin aiki. Da samun lokaci, sai ka dinga. Ɗauko wani, kaso ka dauko wata. Ya danganta da akan me kake so ka shaƙata. Ma hakanan ne? Lamarin haihuwa ne? Ka fita da wani ne? 'Yan uwanka ne? Kuma ba ɗan uwanka ba, ƴar uwarka ne? Ya danganta a lokacin hutu. Shaƙatawa da za ka yi ya danganta da wa za ka je shaƙatawa. Shi ne zai ba ka lokacin jindaɗin shaƙatawa. Wani da ɗan'uwanka ne? Wane da ƴar'uwarka ne? Wani da matanka ne, wani da yaran ka ne, ko sai sa shaƙatawa. Wa ka yake maganan shaƙatawa?

A ko wane yanayi ina so yanayin zafi. A'a gaskiya ban san yanayin zafi. Na san yanayin ɗan sanyi sanyi na siya a ɗaki. Ko da yaushe inda yanayi na ɗan sanyi sanyi na siya. Na san shi, ina jin daɗi amma yanayin zafi gaskiya bana son yanayin zafi a ɗaki. Yanayin sanyi. Ko ya koya kai, shi yake ina iya mu'amala amma inda yanayin zafi gaskiya bana so. Yana damuna in dai a ɗaki ne. Amma yanayin sanyi yanzu sa abin lullubi ko kuma insa abin nan amma ko. Amma yanayin sanyi ma gaskiya bana so. Ko yanayin zafi ina kula yin san yanayin kan sanyi. Da ina jin daɗi ina jin daɗin mu'amala. A wannan lokacin yanayin sanyi ko lokacin zafi ne amma wannan lokacin bana jin daɗi.